Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula. Amma dai akwai hula kala kala. Hula sun kasu kashe kala kala. Akwai hula ƙube, akwai hula, eh, na ƙauraye, akwai hula na ƴan makaranta da sauransu. Ni dai ina sa hula daban daban nau'i nau'i. Amma hulan da na fi so shine hula wanda ake ce ma dara. To hulan yana nan, za ka ga, eh, a ɓangare namu na Najeriya akwai, eh, ƙabila wanda ake ce ma Igbo. Toh shuwagabannin su, su ma kalan hulan da suke sawa wannan daran shine hula wanda nafi sawa. Sa'annan daga bisani ina sa hula na biyu shine hula kalan ta Yarbawa wanda shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu yake sawa. Kalan hula wanda ake lanƙwasawa haka. To ina sawa kalan wannan hulan ma. Yayin da danje makaranta kuma inasa hula kalan na larabawa wannnan wanda suke sawa ahh wa'innan hulan to wannan a taƙaice dai shine huluna da nake sawa kuma akwai hula da yawa wanda mutane ke sawa tun balle a ɓa-a ɓare mun. Akwai hula wanda ake hadawa a Borno wanda mutane suna jin daɗin saka shi sosai. Gurin bukukkuwa shine hular da ake sawa a gurin bukukkuwa. Sabida haka ina sa hula sosai.